Eh gaskiya ina son dangin mai dan aske asken na, saboda nimin tuni wani baya son duhu saboda haka bana son zama cikin duhu ko kaɗan da ya cikin aske nike so.

Da ina rubuta rahoto na duk lokacin ɗaya taso inyi, a wajen aiki, lokacin da suka ce inyi rohoto dole sai nayi, amma cikin mako kaman so ɗaya shi wancan ya zama wajibi, amma wani bin yana na zaman to guda ukku ko guda huɗu.

Ehh ina iya duba numba kiya saboda in zan duba inje inyi skanin ne na skani da waya ta sai ya kawo min namba de nike so haka nan nike yi duba numba na kewa.

Eh gaskiya ina cin citta a abinci amma ban son mai yawa. Citta ne mai ɗan kewa wanda daidaikai wannan sosai. Ina cin cita cikin abinci gaskiya.

To ina hutuwa a gun aiki kaman da rana haka ko kuma inde bani de abubuwan da zanyi masu yawa saina gama aiki na de aka sani se ini je in huta.

A'a, ya danganta da ga inda na ke zuwa ko kuma lokacin da na ke zuwa. Lokacin da zai wuce guguwa na indai na yi latti dole sai na yi tafiya mai wuri wuri. Amma in ba haka ba a kan saye ba mu tafiya da wuri wuri gaskiya, tafiya na baid- bai da sauri.

Eh gaskiya na fi son lift in kuma ban san mu lift ba, sai in hau matakala kawai saboda zan iya ina jiran mota kuma ban gani ba kuma zanci gaba dajira gaskiya.

Ina son yiwa me ina son inyi wasa da dama, amma wani wasa dana fi son inyi ita ce wasan ƙwallo saboda ina iya buga ƙwallo kuma ina iya buga game kuma ko wanne ina yi cikin su.

Eh gaskiya ina dajin kukan zakara da safe saboda inda muke akwai zakaru da yawa, kuma da sassafe aka indai an tashi dole sai sunyi kukan suna kuma aka nan sukeyi, mu har mun saba ma.